Da ina nan ɗan ƙaramin yaro ina yawan wasa da farce dina. Gaskiya kuma idan wani abun ban tsoro ta faru da ni ina cin farce. Duk wani yanayin da na fara cin farce wato ina cikin wani saka mai wuya ko kuma wani bala'in hali sai ka ga nan da nan na fara cin farce. Ina yin haka wato akwai tsoro a cikina kenan. Ko da yake so da dama an shagaya mun in daina cin farce domin akwai ƙwayoyin cututtuka a farcen ɗan adam, babu ma kamar yaro wanda kan yi wasa a ƙasa ya sa hannunsa a wurare daban daban. Cikina ya yi mun ciwo. Ama gaskiya ban taɓa ɗauki wannan shawarar ba. Sai ka gan abun da ya kamata in nema reza in yanke shi sai in ɗauki farcena in sa a baki. In fara ciza ina ta ciza ina ta cizawa ina ta cizawa haka zan yi duk in yanka farce dina. Amma da na manyanta gaskiya ni ba ma san yanda aka yi ba kawai sai na gan na daina ci cin farce. Da na yi girma na zama matashi ni ma har mamaki yana bani idan na ga wan su suna cin farce. Na daina cin farce gaba ki ɗaya.

Eh ina amfani da kunnen waya sosai. Ina amfani da shi ko tun lokacin da ina karami. Sai mu je mu siyo rediyon da yake da kunnen waya wanda za mu sa muna jin sauti sosai da shi. Muna so mu ji karin sauti mai buguwa sosai a kunne. Da muka zo muka samu waya ta zamani. Yanzu ba maganan rediyo, ƙaramin rediyon da muke sa kaset ba. Waya ta zamani yanzu ina amfani da kunnen waya. Don bana son inje in zanna a cikin jama'a, ya zama ko ina damun su ko kuma suna jin me wane sako nake ji daga yanar gizo. Kuma na fahimci cewa bai kamata in je cikin jama'a in je ina ta buga kiɗa musu hakan nan ba. Sai sani in ɗauki kunnen waya in je in sa, in yi ta kallon su bidiyo, in yi ta jin bayanu daga kama irin su YouTube dinnan duk. Sannan akwai lokacin da wayana na da matsala bana iya ji gaba gadi. Sai na sa kunnen waya kafin in saurari wanda ya kira ni. Irin wayar nan lokatai ina iya amfani da kunnen waya. Sannan da yake na san illansa bana yarda in amfani da shi ta wajen awowi diyewa. Sai na tabbatar cewa mai yi wa cikin awa ɗaya biyu idan na gama amfani da shi sai in cire domin kada ya kawo min matsala a kunne na.

Ina duban kalanda amma gaskiya ba kullum nake duban kalanda ba. Ina duban kalanda idan ina da wani gagarumin ko biki ko wani zama ko wani liyafa ko wani abude muhim-muhimanci a rayuwana. Ko kuma idan zan cika wani littafi ko fom mai amfani, yakan sa ni in dubi kalanda. Amma wai in tashi kullum, mai yiwuwa lokacin da nake makaranta, ina ko makarantar firamare ko kuma makarantan sakandare. Waɗannan lokatai su ne mai yiwuwa ina ji ina yawan duban kalanda idan na tashi rubuta rana, wata da shekara a kwasa-kwasan da nake yi. Amma in ba haka ba, idan kamar yau na dai san bakwai ne ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida, bana sake damun kaina. Don na gama karatun boko, ina nan dai zama ina kwalla fa raina ga Allah cewa zai mun, zai taimake ni in samu aiki na gari nan gaba, shi yasa. Amma kuma idan ina da ko kuɗin da nake bukata nan gaba, ina iya dubi kalanda. Gaskiya duban kalanda yanzu ba tilasmin ba ne amma kuma idan ina da wasu shirye-shiryen da nake yi da zai shafe rayuwata, yana sa ni in dubi kalanda ko in ganna cewa burin abubuwan da nake yi da yake gabata.

Ina yawan samun hutu. A kwanakin rana ko mako, son kusan dai kullum wajajen ƙarfe ɗaya zuwa biyu na rana ko kuma a ƙarshen mako. Na yi aikin da ya taka rawa ya gani ko kuma wata aiki ta musamman lokacin hutu, lokaci ce wanda zan je in nemi abinci in ci. Da rana in nemi ko ɗan shinkafa ko kuma ɗan wake ko tuwon shinkafa da miyan kuka. Idan na ci sai in zanna in huta. Yanayin da nake hutawa ina iya kira wayensu a waya, in kira ƴan'uwa cikin arziki wayanda ya kamata mu ji daga juna ko kuma akwai kiran da dama an yo mun ban iya naɗa gaba domin bukatan da aikin da nake yi ya sa sai in kira su. Cikin hutu kuma wani sa'an ina nemo wani ɗan littafin da na san zai taimaki rayuwa na in karanta ko kuma in dinga jin wake-waken al'adun Hausawa kamar irin ta Su mamman shata, kamar su Hajiya Barmani Sigai, kamar su Abdulsalam Niger ko Sufati Niger ko suna Ziru Sarkin Waka. Suna nan dai hakan nan. Amma gaskiya, shakatawa ta lokacin hutu shine in gan na ci abinci, na samu kuma na sha lemon kwalba, na ɗan ji kiɗa.

Ina fi son tufafin auduga. Domin tufafin auduga ba su da nauyi. Kuma ba na yawan son sa tufafi masu nauyi a jikina. Ina son in ji dai dai dai dai dai. Shiyasa na fi son tufafin auduga ko kamfe yanda nake amfani da shi. In ba na auduga ba gaskiya ba na, ba na sayan sa. Riga irin ta auduga ya fi domin jihar da na fito ana zafi sosai. Idan siliki ne, yana sa zafi ya yi mun yawa a jiki. Shiyasa na fi son na auduga dinnan. Domin ba za ka ji ba baya ɗaukan zafi yana nan dai yanda ya kamata. Dai dai dai dai. So idan na je sayan tufafi ko riga ce ko wando ce, duk ko ne abun da ya zama tufafi ne, na fi son ta auduga. Kuma nan muna da gonan audugan da muka je wani lokaci sai mu yi wo kale mu je mu sai ma kamfanin auduga. Riga irin ta auduga ya fi domin jihar da na fito ana zafi sosai. Idan siliki ne, yana sa zafi ya yi mun yawa a jiki. Yanayimma irin matashin kai dashi. Yawancin kayana dai da auduga akayi shi in bangan tufafin auduga ba aje kudina nakeyi injra Ranar kasuwan da zan sake in koma in je in sake in dubo. Sai na ga na tabbatar cewa na samu tufafin auduga kafin na in saye. Amma ba haka ba gaskiya ba na ɓata kuɗina wai domin kawai ina bidan tufafi ko yaya kyau wannan tufafin nafison na auduga in yanayi inda nafito to bayan yanayi akwai zafu sosai.

Ai ni mai bin doka ne sosai. Na san illar kin zuwan aiki akan lokaci. A ma'aikatar inda nake aiki idan ba kazo aiki a kan lokaci ba akwai horon da ake bawa kowane ma'aikaci ko a rage masa albashin sa ko kuma a dakatar da shi na mako ɗaya a bashi abun da ake cewa kwairi. Duk dai horo yana nan daban daban da za a iyama ma'aikaci wanda bai zuwa wajen aiki da wuri. Da na fahimci haka kuma gaskiya bana son doka ta kama ni, ya sa ina zuwan wajen aiki a lokacin da ya kamata har an taɓa bani lambar yabo domin yadda na iya zuwa wajen aiki a kan lokaci. A hakan ba ma kawai zuwan wajen aiki akan lokaci ba ina aiki nan daya kamata, aikin da na ce zanyi ma ma'aikata ina yi. Shi ya sa suna jin daɗin aiki da ni. Sannan duk waɗanda an san kuma ba su zuwa akan lokaci akwai sunayensu da aka ɗauka an ce za'a bawa hukuma a bawa hukuma su dubi cikin wannan al'amuran a ga wane irin horo ne za'ayi musu. Ni ba ma ko aiki kawai ba duk koni abin daya shafi lokaci ko ganin mutum zanyi ko kuma mun munyo yar'jejeniya da mutum cewa mu gan a lokaci kaɗan kaza. Duk abun da nake yi minti talatin kafin wannan lokacin zan isa. Kuma haka ne ko aikina ina zuwan minti talatin kafin lokacin da za'a kama latti.

Banda takammamen lokacin da nake farkawa kullum, a magaskiya da asubahin Allah nake farkawa. Wani sa'a ƙarfe biyar na safe, ƙarfe shida na safe, wani ma ƙarfe uku ko huɗu na safe sai in ga idanuna sun, sun buɗu. Idan ban yi bacci da wuri bane cikin dare sai in tashi wajajen ƙarfe huɗu, ƙarfe biyar zuwa shida. In tashi, haka nan in ci gaba da duban labarbaru a yanar gizo ko kuma inyi wasu karatu dina. Amma ina tashi kullum da asubahi. Ko idan na je an kira sallah asubahe, da zarar na ji wannan kiran sallah. Nan da nan idanuna za su buɗe. Sai in fara jira. Zan kwanta a kan gado kuwa amma ba wai zan bar gado ba. In fara ɗan juyayi, in ɗauko wayana in yi duk wa yansu harkan daya kamata in yi a kan waya. Safe ya yi in ɗan motsa jikina sai in ci gaba da, a, hidimomi na ranan. Amma in ba haka ba. Wani sa'a don ya zama min jiki sai in tashi da wuri, da rana ma sai in dinga jin bacci bacci bai ishe ni ba.

Ina barci da rana amma jifa jifa ba kullum ba ce. Me yi wa in ba yin bacci da dare sosai ban samu isasshen bacci ba. Cikin dare shine zai sa da rana in yi bacci. Ko kuma na je na yo wasan motsa jiki sosai jikina yana mun ciwo. Shi zai sa ni in bacci da rana. Ko kuma na je na buga kwallon da ya sa na gaji sosai. Haka man kan sa ni in bacci da rana. Masun aikin asibiti sun koyace wa bacci rana na da mahimmanci sosai ga ɗan adam. Amma ni sai ina da lalura kafin nan in yi bacci da rana. Wai haka kawai in ce zan kwanta da rana in yi bacci a'a yana wuyan samuwa. Amma idan ban samu isasshen bacci bane, bacci ma yakan tozarta mun ba zan iya ma kaina komi ba sai na tabbatar na yi wannan baccin da rana. Ina ganin jama'a da yawa ana da abokanaye da suna yawan bacci da rana. Wani lokaci sai in musu dariya in ji, ah bacci da rana kaman ƙwiya ne ko kuma su mata kaman mata ne sukan yin haka. Amma duk sa'an da nayi bacci da rana ina samu kuzari sosai. Akwai irin ƙarfin da nake samu. Ina jin ina iya yin komi ƙwaƙwalwa na ma sai in ji shi ya zama sabo gaba ki daya. Ina iya yin duk wani abun aikin da yake gaba nan da ban iya na yi ba ina iya idar da shi yanda ya kamata. Sai in ji dai kawai komi game da ni yana nan daidai lahiya lau. Shi ya sa jifa jifa gaskiya ina samu zarafi in ɗan kwanta da ranan huta.

Na fi son 'ya'yan itacen mangwaro. Muna da itatuwan mangwaro daban-daban. Akwai mai bakin aku, akwai mangwaro aure. Ga sunan da birjit suna nan daban-daban, kowanne da yanayinsa da kuma yanayin daɗinsa. Akwai wanda ma yana nan da ƙamshi kamar turare. Inda na yi girma muna da mangwaro dayawa kuma gaskiya ina son mangwaro. Itacen mangwaro idan ana zafi a wajen za mu je mu zanna mu huta muna cirewa muna ci. Yau idan na ji kaman mangwaron aure zan je in cire, in mai bakin aku ne ma sai in je in cire. 'Ya'yan itacen mangwaro na da mahimmanci da kuma na kara lafiyar jikin ɗan adam sosai. Sannan muka ga suna da yawa a wajen mu za su iya su lalace muna yakkyautar da su ko kuma mu saida. Muna gayyatar abokanayenmu mu zo mu zanna muna cin 'ya'yan itacen mangwaro ko kuma mu ɗebo a buhu-buhu mu kai kasuwa mu saida don biyan buƙatankamu. Kamar yanzu ma itacen mangwarorinmu sun fara fure suna ƙoƙarin bada 'ya'ya. Daga nan zuwa watan biyu, watan uku zuwa watan huɗu dai in Allah yadda sun yi, wancan lokacin ne za mu je mu fara cirewa muna ci. Muna yin ma kamar lemu, lemun kwalba dashi mu sha.